Eh, a da ina zuwa gidan fim, gidan kallon fim lokacin ina ƙarama, lokacin bana gane abubuwa sosai fa. Ina zuwa, mamana ina dawo ta dinga dukana amma yanzu na yi girma bana zuwa gidan fim amma kuma ina ganin fina-finai a gida. Duk suna ƙara min nishaɗi kuma ina farin ciki sosai da hakan. Amma a da nayi farin ciki saboda a lokacin, lokacin ƙuruciya ne amma a yanzu ina farin ciki saboda na samu wayar da za ta ɗebi min kewa ba sai na fita na je wannan gidan fim inda a da nake zuwa ba. Yanzu ina da damar da zan turo a wayata na kalla kuma ni farin ciki na kalli duk abin da nake so a wayata. Nan shi ne.

Eh ina tara tsabar kuɗi, ina buɗe asusu na, ina saka kuɗi a ciki saboda mamana kullum tana ce mini ki dage ki tara kuɗi domin su kuɗi wawaye ne in kika tara wataran zaki ɗiba. Hakanan na siyo asusu na, kullum zan saka kuɗi a ɗina saboda mamana ina ji maganar mamana kuma tana ce mini idan kika tara kuɗi su kuɗi wawaye ne za su taru. To ina raunin da wannan burin na in tara kuɗi, in sayi gida, in sayi mota, in sayi jirgi. Waɗannan su ne burina in kai mamana aikin hajji, naje da ni da ƴan uwana gaba ɗaya sha sa ni ke tara kuɗi. Ina tara tsabar kuɗi, na biya dama fa da tara tsabar kuɗi a kan in tura ta account kan in tura kuma kuɗi suƙi sauka.

Ina kwana a katifar mama na mai laushi saboda mama na tsohuwa ce. Lokacin da akayi yayin gado biyu, katifar lokacin kunsan duniya ce. To mashAllah katifar da nake kwana ga laushi, ga daɗi, ga daɗin bacci. Barema yanzu lokacin da aka zo yanayin sanyi tana da daɗin kwanciya. Ka kwanta ka makarama ba zama ka san gari wawaye ba. Ina farin ciki da kasancewata a katifar mama na mai laushi. Kuma sanan ina jin daɗi sosai idan na kwanta a ƙasa. Amma dai na fi jin daɗi idan na kwanta a katifa saboda hakan nake so. An ce laushi duniya ne, tumuya daga katifa katifa. A sagada nake kwana ba na kwana a ƙasa.

Ɗaya daga cikin abin da na fi son ginamma a cikin abinci, ina cin salad sosai. Ina cin shi a cikin shinkafa da miya. Hatta na jollof idan aka mana, ina yanka salad ina na saka na ci, na ji daɗi. Ina cin shi kuma haka tsuranshi da ƙuli na sa masa magi. Ina cin sa sosai saboda yana ɗaya daga cikin abinciccikan da na fi so kuma nake jin daɗin cin su. Ba na wasa idan har aka ci abinci da salad ne ko babu shi sai na je na nemo shi. Na siyo shi, na yanka shi, na masa haɗi har da tumaturi da albasa man ke sa masa saboda na ji daɗin cin sa. Na jin daɗin shi sosai, ya ji ƙulunsa idan da ƙuli zan ci ya ji magin sa. Akwai lokacin da idan dama ta ban dama, maharmai nake zuba masa. Idan kuwa a cikin da miya ne, ya subhanallah! Sai na zuba masa miya, eh salad na sa tumaturi na haɗa da albasa. Abubuwa ba sosai yanda idan na ci shi ne kaina. Zan san gaskiya an gama magana. Ina son shi sosai kuma ina cin shi sosai. Ish!

To a da ana ajiye kuɗaɗe wurare da yawa, ana ajiye kuɗi a ƙasan filo, ka ɓoye abinka wasu a kwanuka, wasu su ajiye kuɗinsu a safe. Dukansu ko wane gani yake idan ya ajiye a wannan gurin zai samu tsaron da yake so ya samu. To da zamani yazo sai aka kawo mana asusu, ana ajiye kuɗi ma a asusu. Zaka iya tara kuɗaɗenka a asusu ka ajiye. Da zamani ya ci gaba da ja kuma sai Allah ya kawo mana mai? Banki. Zaka saka kuɗinka a banki ka ajiye, zaka iya ba wani ajiya wanda kake tabbatar da ba zai cinye maka kuɗi ba zaka iya bashi ya ajiye maka. A'a akwai wani guri da ka ajiye wanda yake tsaro wanda zaka iya buɗe kuɗinka ka ajiye ya kasance masu tsaro. Guraren da ake ajiye kuɗi dai suna da yawa amma kowanne ya danganta da yanayin inda yake gani idan ya ajiye kuɗin shi kuɗin shi zai samu tsaro. Amma ni kamar ni ina ajiye kuɗina a asusu ina tara su. Sannan kuma idan aka turo min kuɗina ta account ɗina shi ma ina tara su. Sannan kuma ina iya ɗaukan kuɗina na ba wani ajiya domin ya ajiye min. Kowa daka sani yana da kalan tsarin sa na yanda yake tara kuɗin shi da kuma yanda yake ajiye kuɗin shi. Domin kawai mene ne yana ganin wannan gurin da ya ajiye shi ne abin da zai bawa kuɗin shi tsaro.

Ina yin abubuwa da yawa domin nisha'antar da kaina. Na sa kaina farin ciki domin rayuwa ba za ta yiwu ba da bakin ciki. Wani zubin haka nan kawai sai na kunna music nayi ta nishaɗi na, nayi ta rawa ta, nayi ta nishaɗi na. Wani zubin kawai sai na ɗauko karatun Alqur'ani nayi, domin shi karatun Alqur'ani yana buɗe dukkanin ƙoƙofi na farin ciki. Wani zubin kuma kawai sai na ɗauko noble na da kama makarantawa domin zaka gamu da kalaman da za su sanya ka nishaɗi. Wani zubin kuma idan na tashi sai na tashi na fita domin kawai idan naga mutane zasani nishaɗi, domin su mutane da kake gani tamkar wasu kalar halittu ne, diyan da ka kai da shiga su sai sun saka nishaɗi. Ko wanne da kalar na sha halin kuma ko wanne da kalar na sha halin. Ma'ana kawai wata magana zai faɗa aka ci kawai ya gama maka ya saka nishaɗi. Wani zubin kuma idan inason in baka ina nishaɗi kawai sai na kira saurayina, muyi hiira, muyi waya nayi masa kala kewan da nayi masa. Wanan kalar kalaman da zai gaya mun sai inji nayi nishaɗi. Ina farin ciki sosai idan na kasance da mahaifiyata a kusa dani. Tana sani nishaɗi idan na buɗe ido na ganta da 'yan uwana. Ina farin ciki sosai idan na gansu domin ko da yaushe su ne madubi na. Mahaifina kuma shine duniyata. Ina farin ciki sosai idan na kasance a tare da su kuma ina nishaɗi sosai. Haka nan kawai idan ina so in baka ina nishaɗi sai in tashi kawai na kama action kamar yarinya. Nayi ta tsalle-tsalle na, ita kanta mama na sai ta kalona ta yita dariya. To, ita kawai wannan nishaɗin da take-- da nake yi na game mata komai saboda ko da yaushe burin ta ta ga ina farin ciki. Alhamdu lillahi rayuwar da nake ciki ina farin ciki da ita. Duniya ba iya ka, ita kaɗai ce za ta baka nishaɗi ba kai da kanka za ka shirya yadda za ka yi ka ba kanka nishaɗi. Da hanyoyin da ya kamata ka bi domin ka ba kanka nishaɗi. Na yi farin ciki sosai da kasancewar wasu a kusa dani domin ko da yaushe suna sani nishaɗi. Ina farin ciki a tare da su. Na hau midiya kuma haka kawai in hau midiya naga wancan, wancan, in lafta wancan, wancan, in faɗi wancan. Haka nan kawai masu ishe ni shine nishaɗi. Ina farin ciki ne kaɗai. Abubuwan da yawa inda suke sani nishaɗi.

Toh, toh ta wani ɓarin mu 'yan gargajiya ne. Akwai lokacin da safe in na tashi, zanji kawai ba abin da nake sha'awar ci sai ɗumaman tuwo. Wata ran kuma in na tashi sai inji ba abin da nake son ci kawai bai wuce bai wuce in ci indomie da ƙwai ba. Wani zubin kuma in na tashi sai inji ba na son cin komai, kara kawai na sha shayi na ko ruwan zafi haka na basshi. Wani zubin kuma in na tashi sai inji ina dankali nake so in ci soyayye. Wani zubin kuma in na tashi, ni dai gani nan koko da ƙosai ko da yaushe dai duk abin da ya samu a yanayin da ya zo zan karɓe shi. Wani zubin kuma kawai ni zan zaɓa da karan kaina da ra'ayin kaina na ci. Kai yau kaza nake son ci naje na soya ko na dafa ko na siyo ko wani abu makamancin haka. Kamar yau na kar, na karya ne da ɗan gauda, gakunu, ga suga sai kuma na ci ragowan naman da na ci jiya. Yau dai na yi kari mai kyau Alhamdulillah. Ko da yaushe dai idan ta raya mani kala kalan da nake so na ci shi zan ci ina son ci. Kuma sai a ce to shi ke nan inyi da kaina ko kuma ayi mani bani da takaririn abincin da na ce yau. Gashi na ware da safe kullum shi zan ci saboda ni ina gajiya da abincin cika. Idan na ci yau, ba na son na ci shi gobe.

Ina da buruka da yawa a aiki. Ina da burin idan na samu aiki, a aiki, na kai mahaifiyata, na samu kuɗi sosai, na kai mahaifiyata aikin hajji, na kai ƴan uwana. Ina da buri sosai na taimaki wa in da ba su da shi da kuma wa in da suka gaza. Ina da burin na kasance cikakkiya, jajirtacciyar uwa, kuma jajirtacciyar ƙanwa, kuma jajirtacciyar yaya, jajirtacciyar ƴar uwa, kuma jajirtacciyar mahaifiya ga dukkan waƴanda za su raɓe ni kuma su zauna tare da ni domin ina son in kyautata masu fiye da tunani mai tunani. Ina nan ina addu'a Allah ya ba ni ikon cika burina, na samu kuɗi sosai, na kai mahaifiyata aiki na, na yi aiki, na samu kuɗi sosai, in kai mahaifiyata aikin hajji da dukkanin abin da ya kamata namata in sha Allahu. Ina da wannan burin kuma ina fatan Allah ya cika min wannan buri. Ina da buruka sosai a kan aiki kuma ina son na samu har gobe. Bana fatan a ce ba zan samu aiki ba. Ina nan ina addu'a Allah Ubangiji ya kawo min aiki nagari wanda zan sami yadda zan yi, na dogara da kaina, na taimaki mahaifiyata kuma na taimaki ƴan uwana, na sa kaya masu kyau, na yi wa addinina ma hidima sosai. Ina da wannan burin a kan aiki in sha Allahu.

A'a, ina iya tsallen igiya. Tsallen igiya, ai rayuwa ce ta ƙuruciya. Min iya sosai. Dan ba na iya yi, ina iya yi ni kaɗai. Karɓi igiyan nayi ta tsalle-tsalle. Ina iya kuma a yi 'yan mutum uku, ɗaya ta riƙe nan, ɗaya ta riƙe nan, ɗaya ta tsaya a tsakiya. Ai, tayi mata tana tsalle an tana juyi. Wai wai wai ai tsallen igiya duniya ne. In dai ka iya ka huta, za ka yi tsalle, ka yi tsallake-tsallake akwai lokacin da ba ni kaɗai ma nake iya yi ba. Sai in ce ma yayata ta zo mu yi da 'yan unguwan mu. Haka sai in tara su mu siyo igiya, igiya. Irin igiyan nan da ake mummurzawa tun igiya ko kuma irin wacce yanzu aka sabunta ta ake saida ita. Ai ko mu zo mu yi tayi a gida. Mu yi tayi muna tsalle, muna nishaɗi da ni da sisters dina da brothers dina. Hadda maza ma yi muke yi. Saboda abu ne da yake janyo farin ciki kuma yake sa nishaɗi. Abu ne da yake ƙaro kusanci tsakanin 'yan uwa. Ana iya shi sosai kuma ina son shi sosai. Domin yana ɗaya daga cikin abubuwan dana yi a ƙuruciya ta waɗanda ba zan manta da su ba. Suna burge ni. Wasanni ne na nishaɗi. Wasanni ne wanda ba za ka taɓa mantawa da abubuwan da suka wuce a baya ba. Wasanni ne dai ga sunan, dan gasiya. Awan igi in gudun ya ake a yi. In tsallen igiya yana burge ni, yana burge ni kuma ina son na yi shi sosai kuma har gobe ban daina yi shi ba duk da na girma. Wani zubin kawai sai ta raya mun sai in ɗauko abun, in ɗauko igiya ta kawai na kama tsalle-tsalle. Na ina tsalle, ina nishaɗi, ina farin ciki. Domin shi ɗin wani ɓango ne saboda yana ɗaya cikin abun da lokacin muna yaranta ko ɓacin rai ka ke in ka fita ka ga anayi ko kuma aka ce ka zo ayi maka in ka yi sai ka ji duwan. Ɓacin rai ya kau maka daga cikin zuciya, ya maimaka kunsar da nishaɗi da kuma farin ciki.

Duka ina son su, ina son kofi kuma ina son shayi. Shayi na fi son shan shi da safe haka da daddare, shi kuma kofi. Haka nan ma da rana idan ta raya min zan sha, shi ma kuma kofi ina shan shi da daddare. Ko da yaushe da kofi da shayi suna birge ni kuma ina jin daɗin mu'amala da su kuma ina jin daɗin na sha su. Domin idan ka sha su sai ka ji jikin ka yayi wani iri, ƙaikan ka a jikin ka za ka samu sauƙi saboda shi shan ruwan zafi yana warware duk wata gajiya. Na fi shan shi ma lokacin da na yi aiki, na gaji, na yi aiki na gaji ko kuma na je makaranta na dawo na gaji. Kawai sai na haɗa shi na kama sha. Wallahi daɗi yake min idan na sha. Shi ya sa dukkansu ina son su kuma ba na rabu da kowanne kayan aikinsa. Domin idan ta raya min na sha wannan kawai, dama ina da kayan aikin kaɗai. Kowa zanna yi, haɗa ka. Idan ta raya min na sha wancan shi ma kawai ɗakowa zanna haɗa shi. Shi ya sa dukkansu suke birge ni kuma ina son su sosai, sosai saboda su ɗin abun so ne. Abubuwan daga ba ɗaya idan ka sha ƙaikan ka, ka san ka ina ansan anyi, anyi, an san sirrin daɗi a cikin wannan abu. Ko abincin dare ma in ba za ka ci ba, za ka iya shan shi da kofin ka ko kuma ka sha shayi sai ka ji ka kwanta. Lami, lafiya, ƙai baccin ka mai daɗi ba tare da ka san magani ya waye ba. Shi ya sa ko da yaushe nake son su kuma ba zan daina son su ba. In sha Allahu zan ci gaba da son su ne ta jin nishaɗi.

Eh, eh ina shan ruwan, ina shan ruwan 'ya'yan itatuwa sosai saboda an ce idan ka na sha su suna ƙara lafiya kuma ina ma dai son su sosai saboda suɗin na daban ne. Babu wani Algus, babu wani mice a sa wancan, a sa wancan, babu inji ya tace direct. Kawai wannan kayan ganyen yakin, su suna ƙara ma lafiya a jiki kuma suna wanke dukkanin wani cututtuka na jikinka. Zasu wanko maka su ƙara maka lafiya, dukkanin wani abu da yake damun ka idan har za ka sha, za ka ga yana wanko maka, yana wanko maka cututtuka. Shikan shi idan dai mutum zai sha shi zai ji ma ya bambanta da sauran ruwayen da yake sha. Domin shi ruwan itatuwa yana da kyau sosai kuma yana ƙara lafiya, yana da inganci gashi kuma yana da zaƙi, gashi kuma abu ne wanda ma-- abu ne wanda kai kanka in ka sha za ka ji daɗin shi. Za ka ji ina ma wannan ka dauwa ma ka na shan shi. To shin sa ko da yaushe ni ba ma na rabo da shi. Zan siyo, na ajiye wani sa'in kuma idan zan sha zan je na siyo naci. A bani mai zaƙi sai ma nazabi mai zaƙi tukuna idan ka na za a bani. In kuma mai ruwu, me wanda zan zo in sarrafa ni zan sai shan zo in sarrafa shi na mai da shi ruwan itaciya. In sha abina na sa mai kankara, na ji daɗina. Sai sa ko da yaushe ba ni da lemo da ya wuce lemon 'ya'yan itatuwa ko kuma ruwan in sha ruwan 'ya'yan itatuwa ba suna ji na siyo lemukan da ake yi masu gas ba saboda suɗin ma wani sa'in suna taɓa lafiya. Amma shi wannan babu wani gabje gabje ba komai ka bai ka siya ka sha ka ji daaɗin ka. Sai sa ko da yaushe ba ni da lemo, ba ni da ruwan da ya wuce su.

Kai kai ina sauraron da, ina sauraron rediyo sosai musamman ma Dala Express. Ina sauraron su sosai saboda ina jin dadi, ina ilmantuwa kuma ina faɗakantuwa da duka abin da na ji. Shiyasa ina son na ji rediyo sosai kuma koda yaushe tana tare da ni. Ba na ma iya rabo da rediyo. Na fi son inji tashoshi masu ilmantarwa, faɗakarwa, labaran duniya. Ai ta baka duk a rediyo za ka ji shi. Duk wani abu da aka sake shi ko ya faru a gari ko a ƙasa gaba ɗaya, baka da hanya ji illa rediyon nan. Za ka ji labaran safiya, labaran dare, labaran yamma, duk za ka ji ji. Ana faffaɗi, shiyasa koda yaushe nake san rediyo kuma tana tare da ni. Ina sauraron ta sosai. Ba ma na iya ni rabo da rediyo. Rediyo ai duniya ce. Za su yi karatun littattafai duk a rediyo. Za a faɗakar duk a rediyo, waƙoƙin nishaɗi duka a rediyo. Duk rediyo de ita ta ke zuwa da komai da komai, shiyasa nake son ta. Ina son rediyo sosai kuma ina sauraron rediyo sosai. Domin ni a da ba ni da wata hanya da ta wuce in saurari rediyo kuma inji rediyo.

Ina cin tafarnuwa sosai saboda an ce tana magunguna sosai a jikin ɗan adam. Shi ya sa nake son ta. Ni bana ma iya cin abinci in babu tafarnuwa. Sai nasa a yaji, nasa a jolof, nasa a miya, duk wani abu da ya danganci girki ko wani abu zan sa tafarnuwa. Idan abu ne haka, na sha ko na maganin mura zan haɗa da citta da tafarnuwa da kanunfari na tafasa su na sha domin tana wanke ciki, tana saisai, ta mara. Duk wani abu dai tafarnuwa takeyi to ina amfani da ita sosai. Ina cin ta domin an ce ita ɗin sahihi, ta ciyar magani ce. Shi ya sa nake sonta. Kuma nikanshin ta ma birge ni yake. Barin madai a yaji. Kai ya Allah! A yaji ai duniya ce. Ka dake ta a yaji malam ko kuma a sa ta a jolof. Ya Allah! Ka ci ka ji ta daɗin ka. Ya Allah! Kai daɗi yana gane sa. Ta sa koyaushe tafarnuwa duniya ce. Bana ma fatan tafarnuwa ta tafi ko kuma ta abun nan ban yi amfani da tafarnuwa ba. Ina son ta sosai kuma ina amfani da ita sosai. Shi ya sa ni komin tsadar ta ma ina jesiya aka ce mun kaza bana duba tsadar ta kawai ina duba ayyukan da zata mun da kuma soyayyar tagare ni. Shi ya sa nake amfani da ita.

Eh ina jure barkonon me yaji sosai saboda ni mace ce ina aiki da shi sosai shiyasa na koyi ma jure shi. Ina saka masa mai ko kuma wani zubin haka na zanta da fuskata na ci gaba da daka shi har na samu ya dahu na kwashe shi. Idan kuma bana son ya addabe ni sosai sai in sa mai-mai na ci gaba da daka shi. Ina jure shi sosai barkonon ma wani babu yaji wani kuma mai yaji ne sosai na tunani wani kuma yajinshi baikai ya kawo ba ina kokarindai na jureshi sosai saboda kona jure ko ban jure ba aiki nane sai na daka za'aci abinci saboda haka ma ya zaman min dole na jure shi. Bulantana ma ni bai fiye damuna sosai ba. Ina jure shi ko in sa masa mai ma in daka shi ko kuma wani zubin in sa shi ma a cikin abinci kawai a ci gaba a daka shi. Ko kuma in ka masa haɗi ma sosai wani zubin ma zai tashi bai fiye zuwa da ya. Inba ma bari ma in ka cire 'ya'yan shi, 'ya'yan shi aka rage shi to zai yi sauƙin yaji zai yi kuma sauƙin daka. To dai abubuwa da yawa ne hanyoyi da yawa de wajen ganin ka jure yajin barkono suna da yawa. Bulantani ma ga barkonon ba fiye wani yaji i ba.

Eh ina sa safa kullum saboda yanayin sanyi ma da ake fama da shi. Sa safa yana ɗaya daga cikin abubuwan da baya saurin kashe ƙafa, shi ya sa ma nake son nake yawan saka safa a cikin ƙafata. Kuma ma ko kwanciya zan yi, ina yawan sa safa saboda ƙafata ta ɗan yi kyau, ta yi kuma laushi. Sannan kuma idan na cire ta tai kyaun gani. Idan na shiga cikin mutane masu yi sha'awar ƙafata shi ya sa nake yawan sa safa. Ba lantami ma ga yanayi na sanyi muna ciki. To ya zame mana dole ma mu sa safa saboda kada sanyi ya zo ya lalata maka ƙafa ko wani abu makamancin haka. To gwara ma kadin ga saka safa shiya sa ni nake son ta, nake siyan ta ma da yawa na sa ta a ƙafata saboda na sa ta a ƙafata saboda kada ƙafata ta mutu. Ni ina son ƙafata sosai shi ya sa ita ma yanda nake sa hannu nake sa safa ta, ta hannu na rufe hannaye. Haka nake son safar ƙafata domin na saka na rufe ƙafata saboda kada ƙafata ta ji ciwo ko ta ji wani rauni ko tai rashin kyaun gani dai. Abubuwa dalilai da da yawa yasa nake son safa kuma bana son ma in dinga yawo haka saboda addini ma an ce macen za ta fita ta dinga saka safa a ƙafata domin dukkanin jikinsa ƙafata ma al'aurar ce. Shi ya sa nake yawan sa safa ma a jikina, a ƙafata na saka na fita. Ni kaina na fi jin nutsuwa, kwanciyar hankali saboda idan ma ba ka fita ba sai ka ji kamar duk inda ka gifta ma kallon ƙafanka ake yi. Zan da ka saka safa sai ka ji daɗinka ka tafi duk inda kake so ka dawo duk inda kake so. Gaskiya ina sa safa sosai a rayuwata kuma ina son son ta sosai.

Ina amfani da tattabaru, ina sonsu kuma ina son kiwonsu. Ina ma kiwonsu sosai. Sanin kuma Salwa, ina tance sosai tana burge ni. Ita ma kuma tana nan ina kiwonta. Sanin kuma na haɗa da kaji da zabi, duk dai ina kiwonsu saboda suna burge ni. Kawunkan sama a cikin gida suna yawo, burge ni suke yi. Shi Yasa nake sonsu, nake son su kasance tare da ni. Wala Alhamdulillah ina kiwonsu sosai kuma ina farin ciki da kasancewarsu a tare da ni. Dubun kwamfutowa ne wannan fuffufur fuffufur waye. Sai in ji daɗi a raina. Yinsa nake sonsu. Ina son tsuntsaye ni da ma can kuma ina son na dinga kiwon wancan na kiwon wancan. Na haɗa da wancan ina son in dinga kiwo na dabbobi kala-kala. To kuma Alhamdulillah ina nan ina tattari, zan ma kuma karbuwarsa in sha Allahu. Ina sonsu sosai kuma ina son na dinga kasancewa tare da su saboda ni ko abun nan su kai min daɗi nake ji. Ji farin ciki a raina saboda ina sonsu.

Ina karanta jarida sosai saboda a jarida nake ilmantuwa, na faɗakantu kuma na nishaɗantu. Jarida tana ɗiga cikin abun da take ɗibe mun kewa, nayi farin ciki sosai idan ina karanta ta. A da bana karanta jarida amma akwai lokacin, tun daga lokacin da na fara karanta jarida na san daɗin shi kuma na san faɗakarwar shi. Shi ke nawa jarida ta shiga raina na kuma bana fatan na daina, bazan ma taɓa yin dinawa ba saboda a jarida ne nake jin dukkan nin wani labari daya faru a ciki da wajen ƙasa. A jarida ne nake jin abun farin ciki, nake jin abun bakin ciki, nake jin abun da babu daɗi. Duniya gaba ɗaya, tarihi ce duk a jarida nake ji. A jarida nake neman masalahar da abin da idan yayi tsama to ba masalahar data masu. A jarida ne nake samun abubuwa sosai shi yasa ma bana fatan na daina karanta jarida kuma bazan taɓa daina karanta ta ba. Domin haka nan kawai saboda karanta jarida ma, sai in je in fara searching din abubuwa. Mai ne ne idan na sato, zan zo nayi haɗa shi da wannan abun da na karanta a jarida, ya tabbatar mun da cewa abun da na karanta a jarida gaskiya ne. Abubuwa da yawa ina karantawa kuma abubuwa da yawa ina samu kuma abubuwa da yawa ina faɗakantuwa a kan su. Shi yasa jarida ta shiga raina sosai. Ni in na gama mutum ma ba ya karanta jarida, shawara nake ba shi. Wani meya sa baka karanta jarida? To ya kamata ka fara karanta jarida domin jarida tana kauda dukkan wani ɓace rai, tana kauɗa dukkan kanin wani bakin ciki. Jarida tana kawo farin ciki, tana kawo natsuwa, tana kuma warware duk kanin abin da ya toshe a cikin kwakwaulwa. A karanta jarida ne kake samun meye faru da wani, meya samu wani, me aka yanke ma wani, wace matsaya kuma ake akai akan wani. Dukkanin abubuwa dai da dama da ka sani, to a jarida ake samun su, a jarida ake neman maslahar su. Shi yasa ni mutum ina ba ka shawara ka fara karanta jarida to zan kora ka a kan hanya kalar labaran da ya kamata ka karanta domin karka kauce wa Allah ko kuma ka kauce wa addininka. Wanan ya kamata ka karanta, wannan ya kamata ka tsaya a kanshi, a'a kaza ya kamata kayi dukkanin a jarida, mutum zan ba shi shawara ya tsaya a wannan matsaya. Shi yasa ni jarida ta gama mun kuma a rayuwa ina ƙaddar karanta jarida, ina son shi domin ina samun labarurruka masu kyau. Wanda ko da a sa misali ina son na yi maka bayani ko kuma na kawo maka wani example akan wani abu da ya faru zan dauko wanan abu na jarida na karanta maka nace na karanta a jarida ance kaza da kaza daya samu bawa ko ya samu wani toh kaza ne ya haifar masa. Kai ƙoƙari ka kauce wa wannan kaza. Kaga ko wannan an samu me, an samu farin ciki da jin daɗi a kan wannan abun da aka samu. Shi yasa jarida, jarida babu tamkar ta ma a duniya. Abun dake jarida dai shi ake kwafa a zo a watsa shi a midiya, mutane su amfana da shi. Dukkan nin wani abu a da da ake bugawa a jarida yanzu su ne ake zuwa ake yin tafin ɗin su a Facebook, Instagram, Twitter ai posts ɗin su. Jarida tana da kyau sosai kuma tana ƙara ni zuwa aminci, salama a cikin zuciya. Jarida tana tabbatar da alkhairi wasu mutanen tana kuma fito da sharin wasu mutanen. Jarida tana da abubuwa sosai wanda ba kina ba zai iya faɗa ba, sai wanda ya karanta zai san daɗin ta da kuma natsuwa.

Idan aka ce yau fasaha sabuwa ta fito, to ina ƙoƙarin naga na samu wannan koyon ta hanyar zuwa na kwantar da kai na miya ni din ban iya ba. Domin a guri idan har za ka dinga nuna ka iya to ba zan a zauna a koya maka abin da ya kamata ba. Ina nuna ban iya ba saboda burina na iya wannan abu. Domin a wannan gurin tun da zuwa nai na koyo iya ta ba za ta yi mun amfani ba. Ina so na koyi fasahohi kala kala to dole sai na kwancar da kai na nuna ban san komai ba. Ina amfani da wannan kalar yanayin naje kuma na zauna a koya mini, a koya mun na samu kuma ni ban yarda fasaha ta zo ba tare da na je gurin wanda ya fi ni sani na koye ta ba. Ina koyarta yanda ta zo, mece ce ita, menene ya haɗu ya ƙunsar da ita, ya yanayinta, taya za a samu, taya za ai achieving abin da ake so a cimma a cikinta. Abubuwa dai da yawa sai na fadadata na son ilimi a cikinta sosai tukun sannan kana nake aiki da ita kuma ina koyan abubuwa, ni ba zan zauna a ce wai yau ga wani abu ya zo kuma wai in girman kai na ce "ai kawai bari na ma iya ko kuma bari kawai na karanta" a'a sai naje gurin wanda na san ya fi ni sani na zauna ya koya mun. Bani da girman kai kuma bazan yi girman kai ba, sai ya koya mun sosai har yanda na gane zan fahimta kuma ni ina da tambaya, tambaya, tambaya indai za ka koya mun to sai na maka tambayoyi sosai akan abin da ka koya mun. Domin ba zai yiwu ka koya mun abu na tafi kuma ban iya ba kuma ban ce maka, bari in maka tambaya akan abun nan da ka koya mun ba. Saboda gani nake tun da na zo wurin ka iya ai na wuce duk wani level da nake so na cimma. Wuri ne na dama in koya kuma in tambaya a ba ni amsa. Zan yi amfani da tambaya wajen fito da abinda ta yiwa malamin shi bai fito da shi ba kuma zan ƙoƙari wannan fasahar da na koya in je in gwada ta, na gani shin wannan fasahar, a'a abin da na koya zan iya yi da karan kai na ba tare da wani ya taimake ni ba. Zan yi a ƙoƙari na zo na gwada ta, na gwada ta, na gwada ta na gani. Daga lokacin da naga na cimma abin da nake so zan ɗauki wannan fasaha naje gurin malamin na nuna mai ga fa abin da na koya a wurin ka har ne maka tambayoyi. To ga abin da na samu a kanta. Ana koya gaskiya yanda dai na faɗa ɗin nan to haka nake koyan fasaha. Kuma idan fasaha ta zo sabuwa bana jahiltatta, ina zuwa in buɗe ƙwaƙwalwa ta domin na samu nayi achieving abin da nake so.